Ku gaya mana game da ƙwallon da ake bugawa unguwa. Ƙwallon da ake bugawa a unguwar mu tana ƙara zumunci sannan tana sa nishaɗi, sannan tana haɗa kawunan duka ƴan unguwar mu saboda muna jin daɗin kallo da ake bugawa a filin ƙwallon cikin garin mu.

Wacce tasiri iska mai kyau da wuraren kore suke yi a jikin ku? Wurare wanda suke da tasiri a wajen mu shine wuraren shaƙatawa, sannan kuma idan muna samun iska mukan ji daɗi a cikin jikin mu, da nishaɗi da annashuwa ba tare da wani damuwa ba.